Yanayin da nake bi wajen shaƙatawa lokacin hutu na kan ziyarci wurare na musamman da aka ƙeɓe domin irin haka. Nakan ziyarci wurin da ba mutane sosai domin gudanar da hutu.

Eh muna samun horo a wurin aiki, kasancewar akan nuna mana abubuwan da mun sani ba ko kuma akan yi bita domin ƙara mana ilimi. Hakan ma ai horo muke ƙara samu.

Wurin aikin mu ya kasance ma'aikata ce haka, ta musamman wanda aka samar domin kula da ayyuka na yau da kullum na mutane,

Ko kusa ni bana ƙetare ƙafafu lokacin zama, kasancewar kawai na kan zauna kan kujera ne haka ko kuma a ƙasa kawai na miƙar da su. Amma ni bana ƙetare ƙafafuwana lokacin.

Ƙwarai da gaske sosai ma ina amfani da matashin wuya musamman a lokacin da zan kwanta ko kuma nake buƙatar hutu nakan dan aje shi naki shingiɗa da shi ko kuma na tashi kaina da shi.

Eh ina cin barkono amma gaskiya ba mai yaji sosai ba. Kasancewar idan yana da yaji na kanyi amfani da ɗan kaɗan wajen ci. Amma ni bana juya mai yaji sosai.

Ragowar abinci bayan na ci na rage, na kan nema almajirai wato mabukatan mutane na ba su su ci. Shine abunda na fiyi da ragowar abinci na wanda idan na rage.

Eh babbar nasarar da muka samu a aiki yana da yawa. Musamman ganin cewa, mun taimaki mutane da yawa waɗanda ba su da shi ko kuma su ke buƙatar taimako wannan ma ina ga nasara.

Eh, a gaskiya ni babu wani yanayi da nake bi wajen yin tafa kasancewar ma ni dai kawai dai ina zaunane haka amma banayin wani.

No a'a ni bana kwana a ciki, kasancewar na fi kwana a waje kan ciki shiyasa ni a gaskiya kwata-kwata ma dai bana kwana a ciki.

Ƙwarai, ina iya kunna wuta sosai, domin ko yanzuma ta kama zan iya kunnawa domin ina kunnata akai akai wajen biyan wasu buƙatu ko wasu uzururruma.

Eh muna yin wuta ko kuma na ce mukan kunna wuta da itace musamman domin biyan buƙatun mu wajen dafe dafen da muke yi na abinci.

Muryata tana yi da ƙarfi kuma ina yin ta a hankali, amma na fi yin ta ne da ƙarfi musamman idan ina so in kiran wani abu da yake nesa. Na kan yi amfani da muryata da ƙarfi domin isar da saƙo.

Eh a gaskiya ni naman da na fi so shi ne na fi son jan nama daga nau'in tumaki haka, su rago ko kuma shanu shi ne kalar naman da na fi so.

Eh, ƙwarai da gaske, ina iya ɗaura ƙulli a kowane abu nake da buƙata, musamman ma kamar igiya haka naka ɗaura abu da ƙarfi ba tare da kuma an iya kwance shi da wuri ba.

A'a ni bana iya riƙe riga a aljihu na. Kasancewar aljihun nawa ya kasance ƙarami hakan yasa bana iya riƙe riga a cikin aljihuna.

Abun da yake ba mu ƙwaringwiwa a wurin aiki shi ne kasan ce warmu a wurin aikin da kuma yadda waɗan da muke tare da su suke.

Ko kusa ni bana pikicin tufafi kasancewar ina da tufafin da na fi so na fi ƙauna hakan yasa bana wani pikicin ɗin tufafina.

Ba ni da wani adadi ko wani limit da zan iya cewa gashi eh da yanayin yanda nake yanke farce kawai dai idan ya tuƙo nakan yi amfani da reza ko kuma mai yanka yanke mun, wannan shine.

Ƙwarai ina rubuta kuɗin da duk na kashe a aikace-aikace domin tabbatar da menene abin da na kashe a aikin.

Babu wani adadi da zan iya ƙiyascewa wanda zan iya cewa ga adadin abin da na ke amfani da intanet a rana, kawai dai ina amfani da shi sosai.

Na kan shirya ayyukana ta yadda na tsara ma kaina ta hanyoyi sauƙaƙa wa'yanda idan na tashi gudanar da aikin ba zan ci wahala ba.

Muna kare kanmu da sauro ta hanyar amfani da magungunan sauro sannan da tsabtace kwatocinmu, magudanar ruwanmu da kuma ɗaura net wajen kwanciyar mu.

Eh, lokaci bayan lokaci na kan yi sauye-sauye ko kuma na kan sabunta wasu computer ta ma'ana nakan updating ɗinta daga lokaci bayan lokaci.

Eh da safiya lokacin dana tashi zan karya, nakan karya da koko da ƙosai haka ko kuma shayi da buredi. Sune abubuwan da nake karyawa dasu idan gari ya waye.

A duk lokacin da na kamu da mura, na kan nemi magani ne na sha. Idan kuma ba ta yi sauƙi ba, na kan ziyarci likita domin ya rubuta mun magani.

Lokuta da dama da yamma idan na dawo kafin na kwanta, nakan ziyarci majalisa haka wanda muke hutawa muna yin fira. Wannan shi ne abin da nake da yamma in na dawo kafin na kwanta.

Eh ina kwana kullum, kun san kowace rana kuma kowane lokaci, amma dai kai tsaye babu wani adadin lokaci da zan iya cewa gashi lokacin da nake kwana kullum.

A kullum nakan share ɗakina aƙalla sau biyu zuwa sau uku na kowacce rana. Wannan shine adadin abinda nake share ɗakina a kullum.

A gaskiya ni nafisan alƙalami akan pensil, kasan cewar nafisan aiki dashi, ma'ana nafijin daɗin rubutu da alƙalami akan pensil.

Ina ƙoƙarin gusar da dakkanin wani damuwa na ne ta hanyar nemo wa kaina abubuwa wayanda zasu samun nishaɗi su samun da farin ciki, waɗanda zasu sa na manta da wannan abu da wuri-wuri.

Ah gaskiya ina sayen abubuwa daga kasuwa musamman idan na je cinta. Nakan yo ma gida tsaraba daga kamar rake haka da lemu dasu ayaba da dai sauransu.

Eh, ina amfani da launin tawada kore a dukkanin wani abu da zan yi rubutu. Nafi yin amfani da koren tawada ko kuma baƙi.

Kalar abincin da na fi so a gaskiya na fi son shinkafa da miya da taliya haka da kuma nama a akaye. Su ne kalan abincin da na fi so.

Babu wani lokaci da na ware, wanda nake cajin wayata ina yin cajin wayata ne. Kawai da zarar batiri na ya yi ƙasa na wayar yana yi min alamu to na kan sa caji.

Ya gaskiya ina da takalma aƙalla za su iya yin ƙafa huɗu, biyar zuwa shida ko ma sai kala bakwai. Shine ada din takalman danake da.

Ina cin abincin dare ne da misalin ƙarfe goma da rabi zuwa ƙarfe sha ɗaya na kowani dare kafin na kwanta nayi bacci.

Eh a gaskiya ni na nafison AC a kan fanka saboda ita ce take da yanayi ko wane kala, walau na zafi ko kuma na sanyi.

Eh, a duk lokacin da zanyi hanma, na kan sa bayan hannun hagu ko kuma na sa hannun dama na rufe bakina a kasancewar addininmu ya koya mana haka.